Sau nawa kake yanka farce? Eh, ina yanka farce sau ɗaya a kowane sati. Ko wane sati ko kuma duk bayan kwana biyar nake yanke farce. Domin kula da yatsuna don tsabtace su, ina yanke farce sau ɗaya a sati ko a kwana biyar, ƙasa da sati ɗaya ke nan.

Yaya kake komawa gidan ku? Ina komawa gidanmu ta hanyoyi daban-daban. Nakan koma gida ta hanyar hawa abin hawa kamar mota ko mashin ko keke. Idan kuma kan bai samu ba, nakanyi amfani da ƙafafuna wajen takawa har zuwa gidanmu. Ko na je gurin aiki ne ko na je unguwa ko na je kasuwa ko na je wani guri da ya kaɗai. To, wanan hanyoyin nake bi na komawa gidanmu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Eh, na dafa ƙwai kamar yadda ake yi da ruwa, wanda ake ce ma dafaffen ƙwai kenan na Hausa, sannan nakan soya ƙwai da mai shima dai kamar yadda ake yi. Sai kuma nakan sa shi a cikin abinci yayin da nake dafa abinci su dahu tare da abincin. Akwai hanyoyi daban-daban don ake dafa ƙwai.

Yaushe kake cajin wayarka? Eh, na kan yi cajin wayata da daddare. Na yi na dawo daga wurin aiki, na gama abubuwan da zan yi kafin na kwanta. A lokacin na ke yin cajin wayata, domin na yi amfani da ita idan gari ya waye. Ko ina gida ko ina gurin aiki. Saboda na kan yi cajin wayana da safe, idan na samu damar hakan, kafin na tafi wurin aiki ko kuma in na je wurin aiki ɗin, haka nan da rana ma na kan yi cajin wayata haka da yamma. So na kan yi cajin wayata hanyoyi daban daban, da kuma lokuta daban daban.

Wanne irin waya kake amfani da shi? Eh, ina amfani da Android phone. Sannan kuma kamfanin Redmi, sannan ƙirar 8A. Ita ce wayar da nake amfani da ita. Waya ce mai kyau, mai inganci tana da abubuwan burgewa kala daban daban. Gaskiya ina matuƙar jin daɗin amfani da wayar nan ta Redmi 8A. Ita ce wayar da nake amfani da ita. Sannan kuma akwai wata ƙaramin wayar da nake amfani da ita daban. Domin ansa kiraye kiraye.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Eh ina gina dangantaka ta kasuwanci cikin aminci, amana, da yarda da juna. Sannan na kan yi ƙoƙari sosai wajen ganin cewa dangantakar mu ta zauna yadda ake bukata. An riƙe alkawari, ana cika alkawari sannan ana yin abin da ya kamata. Wasu abokanen kasuwancin su kan zama tamkar ƴan uwa ko kuwa su abokai na musamman haka. Ina iya baƙin ƙoƙari na wajen gina dangantaka mai kyau tsakani na da, tsakani na da kostoma ko ince wanda muke kasuwanci da shi ko za mu fara kasuwanci da shi. Abu ne mai kyau mutum ya tsaya a gina dangantaka mai kyau ta kasuwanci da Allah ko kamfanin ne ko ɗan kasuwa ne haka da sauran su dai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Na ce ina da wahala buhu da ita. Ina da nawaɗi da nake son bayar da shi a matsayin kyauta. Nakan yi alƙawari da yana alƙar mu da mutum da yanayin kusanci na da shi. Nakan duba abubuwa da dama wajen ganin cewa na samu abin da ya kamata. Kace naba da kyautar shi, nakan duba abin da mutum yake buƙata ko ko mutum yake so. Eh, haka nake iya baƙin ƙoƙari da wajen karin cewa na ba da abin da ya kamata.

Kana buga rubutu da sauri? Eh ina iya wajen bakin ƙoƙarina wajen gani cewa na buga rubutu da wuri. Domin akan iya samun buƙatar shi a lokacin da ba a yi tunani ba. Shi yasa nakeyin ƙoƙari inga cewa rubuta abin, ko ince waɗannan cewa na buga abin dai kamar janasaƙo.

Sau nawa ku ke yin taro a mako? Eh, mu kan yi taro a mako aƙalla sau biyu. Munada ƙungiyoyi da mukeyin taro a cikinsu, sannan muna da taro na family da mukeyi. Mu kan yi tarurruka don taimakon juna, da ƙara sanin juna da yan'uwa, sannan da taimakon kai-da-kai sannan da taimakon sauran al'umman da suke kewaye da mu. Taro nada matuƙar amfani sosai. Akan ƙara sanin abubuwa masu muhimmanci da mutum bai sani ba.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki a daidai lokacin da ya kamata. Ina matuƙar yin ƙoƙari wajan cewa na isa wajan aikina a daidai lokacin da ake buƙatar haka ko ko lokacin da aka tsara a dinga zuwa. Domin tabbatar da mahimmancin aikin a gare ni, ina matuƙar ƙoƙari na sosai. Inda zan yi, na ƙan yi in shirya da wuri domin in samu in isa wurin aikina a daidai lokacin da ya kamata.

Wanne lokaci na shekara ka fi so? Eh to, in akwai har lokacin da na ke so a shekara shine watan Oktoba. Domin a ciki ƙasarmu ta samu 'yancin kanta. So ina matuƙar jin daɗi, ina farin ciki da hakan. Ina son watan Oktoba gaskiya. Ina mata karsan shi sosai. Amma, akwai sauran wasu watanni su ma, kamar Disamba haka da kuma Janairu. Saiii watan Jun. Shima ina son wannan lokacin.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo, a lokuta mabambanta, lokuta daban-daban, ko da daddare, ko da safe, ko da rana, ko da yamma. A duk lokacin dai da nake da free time, ina ke da lokacin da babu wani aiki da zai iya takura mun, nakan saurari rediyo a natse A duk lokacin da ina ke da free time, ina ke da lokacin da babu wani aiki inda unguwannin mu suke ciki, da jihar mu, da kasar mu, da ma duniya baki daya. Sannan nakan saurari wasu shirye-shirye akan, masu lumantarwa, faɗakarwa tare da nishadantarwa. Ina jin rediyo sosai sosai, ko a waya na ma, wani lokaci na kan yi amfani da ita don sauraron rediyo.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri domin ya sanar da ni lokacin da batir ɗina ƙarfin shi ya yi ƙasa, domin na samu na sa caji kada wayata ta ɗauke, domin gudun kada wasu kira masu muhimmanci ko wani saƙo ya zo a lokacin da wayata take ba caji ko kuma wani kira mai muhimmanci haka. Ina kunna shi sosai. Kuma na kan yi iya baƙin ƙoƙari na ci gaba cewa na samu caji ma mai yawa, ban da ba ma sai lallai tsaron batir ɗina ya kai ga har yayi mun alama cewa caji na ya yi ƙasa ba.

Ka fi son zama ko tsayuwa? Eh to zan iya cewa na fi son zama a kan tsayuwa amma idan ina gurin aiki ina kuma zan yi ce wa na fi son tsayuwa saboda yawancin aikin da nake yi a tsaye ne. Amma dai na fi son zama gaskiya ko a gida ko gurin aiki ko wani waje dai haka dai daya. Da zan tsinci kaina gaskiya na fi son na zauna domin ana samun natsuwa sosai. A zaman ka zauna za ka natsu za ka fahimci me ya kamata ka yi. Na fi son zama sosai fiye da tsayuwa.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Nakan magance damuwa a aiki ta hanyar gyara damuwar da aka samu a bangaren aikin ko kuma canjawa aikin da aka samu damuwa akanshi ko kuma neman shawara game da aikin yaya za a yi a gyara shi. Nakan iya bakin ƙoƙari na wurin hakan. Sanan nakan iya bakin ƙoƙari na wajen kiyaye wa kar a samu damuwar ma tun daga farko. Naka bi ƙomai akan tsari da cewa ban bada damuwa ba ko an bani damuwa.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina son abincin, eh, ina son cin abincin titi, kuma ba na son cin abincin titi. Na kan ci abincin titi ne idan na samu kaina a wurin da ba a gida nake ba. Idan ina gurin aiki, ko hanyar tafiya, ko kasuwa, ko wani guri dai haka nan. To idan ina jin yunwa kuma ba, ban tunanin zan koma gida da wuri saboda tsaron lafiyata da sauransu, na kan ci abinci a titi. Amma dai gaskiya na fi son cin abinci a gida domin ya fi daɗi. Hankali na ya fi kwantawa dangane da tsaftar abincin da sauransu. Duk da cewa wasu abincin titin ma su ma suna da hakan, zaka same su akwai daɗi, akwai tsafta.

Wanne fure ka fi so? Eh, ina son fure kala kala. Amma a zaɓi na furen da zance na fi so shi ne furen fulawa. Furen fulawa mai ƙamshi sosai. Gaskiya ina son furen fulawa sosai sosai. Domin yana bani nishaɗi, ko da wajen kalle shi, in kalle shi, in gan shi kala kala haka. Wani yellow, wani ja, wani fari, wani green, wani pink, wani maroon. Gaskiya ina son furen fulawa sosai. Ina matuƙar son furen fulawa.

Yaya kake zubar da shara? Eh, ina zubar da shara a inda ya kamata ko in ce a inda ya kamata. A gurin da aka ware domin zubar da sharar, kamar guri na, wanda gwamnati ta ware haka, a dinga zubar da shara ko kuma na karan kaina inda na tanada domin zubar da sharar. To, ta haka nake zubar da shara. Bana zubar da shara a guraren da bai kamata ba ko a inda bai dace ba. Na kan yi iya bakin ƙoƙari na gurin zubar da shara inda ya dace kuma a inda ya kamata. Kuma haka ya kamata ace mutane suna yi. Ba duk inda aka samu a dinga zubar da shara ba. Hakan bai da kyau, yana gurɓata muhalli sannan yana kawo wasu cututtuka.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum domin hakan yana da kyau kuma yana taimakawa sosai. Da inda za ka shiga cikin mutane ba ka tunanin wani za a ji wani wari a tare da kai. Kai kanka za ka rinkajin ka dabanne idan kana sa turare. Turare abu ne mai kyau. Ina sawa ko ina gida ko wurin aiki ko wajen zan yi tafiya ko wajen biki da sauransu ko kasuwa. Ina amfani da turare sosai, sosai sosai ma kuwa. Kuma yana da kyau ace mutum yana amfani da turare ko mace ko namiji domin yana da muhimmanci sosai. Shi ya sa ma aka yi shi kala kala. Kowanne da kalar ƙanshinshi. Indai za ka zaba.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, ina share ƙura aƙalla sau uku a rana. Nakan share da safe, lokacin da na tashi daga barci, zan goggoge in shashshare inda nake ganin cewa yayi ƙura. Sannan a haka nan da rana, shima nakan ƙara tsayawa in duba inda ya ƙara yin ƙura, shima na shashshare shi. Sannan kuma sai da yamma ko da daddare, shima nakan ƙara yin shashsharewa da goggoge ƙura, domin tsabtace guri da nake, ko gurin aiki ne ko gida ne. Aƙalla nakan share ƙura ko goge ƙura sau uku a rana.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, duk da cewa ni ba ɗan jarida ba ne, amma na kan iya gabatar da rahoto a yanda na same shi ko a yanda ya zo mini ko kuma idan ko ince a yanda labarin ya zo mu ko kuma ni yanda na ga abun da karan kai na. To na kan yi kokari wanda yin abin da ya kamata wasu su sani ne. Na kan yi kokari na sanar da su abin da ya kamata ko ince abin da ya faru. Na sanar da su daidai abin da ya faru ba buƙari ba buragi. Na kan yi ƙoƙarin hakan.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Wajen amfanin, wajen yin wanke-wanke, wanki, wanka har da sha ma da dafa abinci. Da dai wasu sauran abubuwa da ake yi da ruwa. Muna amfani da ruwan rijiya sosai domin a gidanmu ma muna da rijiya. Wanda muka gina muna amfani da ita. Mukan yi amfani da ita da ma sauran maƙwabta sukan zo su diba. Su ma su yi amfanin da za su yi da ita. Rijiya tana da matuƙar amfani ga al'umma. Domin tana ake samun ruwan da ake amfani da shi. Wajen amfanin yau da kullum.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh, gaskiya ne murya na tana da ƙarfi. Zan iya cewa tana da ƙarfi tun da ba'a hankali take ba gaskiya. Amma ƙarfin ba can sosai ba ne. Amma murya ta tana da ƙarfi. Kumaa, ba ma ni kaɗai ba da sauran, family na, brothers dina haka muryarmu kusan take. Kusan muryarmu ma kala ɗaya ne. Muna magana za ka yi tunanin duka mutum ɗaya ne mayake magana. Domin muryarmu tana da ƙarfi gaskiya. Murya na ka, in ci murya na tana da ƙarfi sosai. Kuma ina jin daɗin yanda take. Ina san murya na a haka yadda take da ƙarfin nan.